Kana kulle ƙofa kullum? Na gode da wannan tambayar. Tambayar ko ina kulle ƙofa kullum tambaya ce da take da alaƙa da tsaro da kuma halin mutum. A gaskiya, eh, a mafi yawan lokuta ina kulle ƙofa amma ba zan ce a kowane hali ne hakan yake faruwa ba. Domin wani lokaci yanayin kan sa a yi daban. Da farko dai, na tashi ne a gida da aka koya mana muhimmancin tsaro. Ana gaya mana cewa kulle ƙofa alamar tsoro-- ba alamar tsoro ba ce, alamar kula ce. Idan ka fita ko ka kwanta ka tabbata ka kulle ƙofa. Wannan ya zama al'ada a gare ni tun ina ƙarami. Saboda haka idan zan fita daga gida ko da zan dan je kusa, yawanci ina kulle ƙofa. Amma a'a ba koda yaushe nake kulle ƙofa idan ina cikin gida ba idan ina zaune a tsakar gida ko kuma akwai mutane a ciki suna shiga da fita, wani lokaci ba sai na kulle ba. Misali, idan rana ce kuma ana yawan zirga-zirga a gida, ƙofa na iya kasancewa a buɗe amma da dare ko idan kowa ya shiga ciki, to babu shakka zan kulle haka. Kuma yanayin unguwa yana tasiri. Idan kana zaune a wuri mai natsuwa inda mutane sukan san juna, wasu lokuta za ka ji kamar babu wata barazana. Amman duk da haka, ba na ɗaukar hakan a matsayin dalili na sakaci domin abin da ba ka zata ba ne yake faruwa. Saboda haka kulle ƙofa yana bani kwanciyar hankali. Wani lokaci ma nakan duba sau biyu ko na kulle ko, ko kyau kafin in kwanta. Ba wai ina da tsoro ba-- tsoro sosai ba amma ina so in tabbatar kome yana cikin tsari. Wannan ɗabi'a ce da ta zama tamƙal al'ada amma ba zan ce ina yawan damuwa har na kasa bacci ba idan na manta. Idan na tuna, zan tashi in duba. Idan kuma na tabbata na riga na kulle, sai in bar shi haka. Idan akwai baƙi a gida, wani lokaci ƙofa na iya kasancewa a buɗe na ɗan lokaci domin sauƙin shiga da fita. Amma idan aka ga lokaci ya wuce da dare ya yi, sai a kulle. Ina ganin hakan ba abu ne mai wahala ba kuma yana taimakawa kowa yaji daɗin zama a gida sai dai akwai lokutan da zan iya fita na ɗan lokaci kaɗan kamar zuwa shagon kusa, wani lokaci zan kulle, wani lokaci kuma idan akwai wanda ya rage a gida ba sai na damu ba. Don haka ba zan ce ina kulle ƙofa a kowane yanayi ba. Amma idan zan bar gida babu kowa ko kuma lokacin dare, ba zan taɓa barin ƙofa a buɗe ba. Kuma kulle ƙofa ba wai kawai na waje bane. Wasu lokuta ana buƙatar a kulle wasu ɗakuna ko ma ajiya idan akwai abubuwa masu muhimmanci a ciki. Amma ba na yin hakan a kullum. Idan babu wani dalili na musamman, ba sai na kulle komai ba. A ganina, kulle ƙofa yana da alaƙa da hankali da kulawa. Ba yana nufin kana rayuwa cikin tsoro ba amma yana nuna cewa kana kula da kanka da iyalanka. Wani lokaci mutane sukan ɗauko cewa saboda sun saba da unguwa ko suna da aminci da maƙwabta ba sai sun kulle ƙofa ba. Amma ni ina ganin kariya ta fi magani. Shi ya sa Hausawa suke cewa "Riga kafi ya fi magani." Saboda haka idan zan amsa tambayar kai tsaye, eh, ina kulle ƙofa a mafi yawan lokuta musamman idan zan fita ko idan dare ya yi. Amma a'a, ba zan ce kowane lokaci ne nake kulle ƙofa ba musamman idan ina cikin gida kuma ana yawan zirga-zirga. A ƙarshe, abin da yafi muhimmanci shine a samu daidaito. Kada a yi sakaci amma kuma kada a rayu cikin tsoro. Ni dai na saba da kulle ƙofa domin jin kwanciyar hankali. Idan na kulle, sai na ji kamar na riga na yi abin da ya ɗace. Idan kuma yanayi bai buƙaci hakan ba, ba sai na matsa wa kaina ba. Wannan shi ne yarda nake tafiyar da batun kulle ƙofa a rayuwata ta yau da kulun kuma wannan ita ce cikakken amsa da ya kamata in ba ku. Na ba ku amsan da ya kamata da fatan kun gamsu da dukkan bayanai na. Ba ragi ba ƙari. Wannan shine cif-cif bayani daga gare ni. Na gode.

Kana jin kukan zakara da safe? Na gode da wannan tambaya. Tambayar ko ina jin kukan zakara da safe tambaya ce da take tunatar da ni rayuwar da ta sha banban da juna. A gaskiya, eh, na saba da jin kukan zakara da safe, musamman idan ina wani wuri da ake kiwon kaji. Amma ba zan ce kullum ina jin sa ba, domin ba kowane wuri nake zaune ba ne yake da zakara idan kana zaune a ƙauye ko unguwar da mutane ke kiwon kaji bazaka rasa jin kukan zakara ba da sassafe kafin ma hasken rana ya bayyana sosai zakara zai fara kukan sa kamar yana sanar da duniya cewa sabon yini ya fara. A irin wannan wuri, kukan zakara ya zama kamar agogon halitta. Sau da yawa ma kafin ka kalla agogo, zakara ya riga ya tuna maka cewa lokaci ya yi. Na tuna wasu lokuta da nake tashi da safe saboda kukan zakara. Wani lokacin baya kan yi kama da ya yi, ya yi wuri sosai. Kada jin kamar har yanzu dare ne. A irin wannnan yanayin wani ɓangare na zuciya ta yana cewa ina ma yaɗan jira kaɗan saboda haka ba ko yaushe najke jin daɗin jinsaba musamman idan ban gama bacci ba amma a'a, ba koyaushe nake jin kukan zakara ba. Idan kana zaune a birni inda babu gidajen kaji kusa, ba za ka ji kome ba sai ƙarar motoci ko motsin mutane. A irin wannan wuri, zakara ya zama abin tunawa kawai. Wani lokaci har ka manta da yadda sautin sa yake idan ka daɗe baka jiba duk da haka ina ganin kukan zakara yanada wani salo na musamman yanada alaƙa da asali da al ada idan naji ishi, sai in tuna da safiyar ƙauye, da iska mai sanyi, da hayaniyar rayuwa mai sauƙi. Akwai wani natsuwa da yake tare da irin waɗannan safiya. Ko da yake zakara yana da ƙarfi wajen kuka, kukansa, sai dai ba zan ce kukan zakara yana da daɗi ga kowa ba. Wasu lok-- mutane suna jin haushi idan ya tashe su daga bacci, musamman idan zakara yana kusa da taga. Sautinsa yana iya zama mai ƙarfi sosai. Ni ma wani lokaci idan bacci ya mun daɗi, bana jin daɗi a tashe ni da sauti mai ƙarfi. Amma da zarar na tashi, sai in ga kamar ba wani abu ba ne. Wani abin lura shine zakara bayayin kuka sau da ya kawai. Yana iya maimaitawa sau da dama kafin rana ta fitwho sosai. Wani lokaci har ka yi mamakin me yasa yake da wannan kuzarin da wuri haka. Amma hakan ɗabi'ar ce, ba laifinsa ba ne. Idan zan kwatanta rayuwa da kukan zakara, da rayuwa ba tare da shi ba, zan ce kowacce na, na da nata armashi. A ƙauye, kukan zakara yana zama alamar farkon aiki. Mutane suna tashi su fara ayyukansu, noma ko kiwo. A birni kuma agogo ko ƙarar waya ne ke taka wannan rawa. Saboda haka ba zan ce ɗaya yafi ɗaya ba. Kowanne yana da nasa yanayi saboda haka idan zan amsa kai tsaye, eh, ina jin kukan zakara da safe idan ina wuri da ake da zakara. Amma a'a, ba zan ce kullum ina jin sa ba domin ya danganta da inda nake zaune. Wani lokaci yana ba ni tunani da natsuwa, wani lokaci kuma yana iya tashe ni daga bacci da wuri. A ƙarshe, kukan zakara a gareni yana da alaƙa da asali da rayuwar gargajiya. Ko da ba ga jin sa, ko da ba ka jin sa kullum, ko da ba na jin sa kullum, idan na ji shi, sai in ji wani yanayi na musamman. Yana tuna mun cewa rayuwa tana sa, tana tafiya bisa tsarin halitta. Rana tana fitowa, dare yana wucewa. Ko da yake wani lokaci yana tashe ni, yana, yakan tashe ni daga bacci, ba zan ce ina kin sa ba. Yana daga cikin sautukan rayuwa da ke da ma'ana a wurare da dama. Wannan shine cikakke kuma gamsashshiyar amsan da kuka tambaye akan ina jin kukan zakara da safe ko kuma a'a, ba na ji. Amsar a jimallance shine ina ji. Sai dai kukan yana zuwa ne da nau'i daban daban, daban daban. Har sai ya ta'ammu da irin kai wani irin nau'i kadauka ko kake tafiya da shi. Wannan shi ne a taƙaice. Da fatan, eh, tambayar ya baku gamsashshiyar amsa. Wannan shi ne.

Yaya kake tafa? Na gode da wannan tambayar. Tambayar yaya kake tafa tana iya zama kamar ƙarama ce amma idan ka tsaya kai tunani, tana ɗauke da ma'ana. Tafi ba kawai haɗa tafin hannu biyu ba ne. Yana nuna murna, yabawa, wani lokaci ma yana nuna goyon baya ko girmamawa. Don haka yadda mutum yake tafawa yana iya faɗar wani abu game da halinsa. Dafar kode, eh ina tafa wa idan akwai abin da ya cancanta. Idan na ga wani ya yi abin kirki ko ya nuna ƙoƙari, bana jin kunyar tafa masa hannu. Ina ganin tafi yana ƙarfafa zuciya wani lokaci mutum yana buƙatar ƙaramin yabone kawai domin ya ƙara himma. Idan ka tafa masa, kana nuna masa cewa ka lura da abin da ya yi. Amma a'a, bana tafa wa a ko ina ko a kowane lokaci ba. Idan ina wuri mai tsanani ko taro da ake buƙatar natsuwa, bazan tafa ba sai idan ya dace. Akwai wurare da tafi bai dace ba kamar lokacin da ake magana mai muhimmanci ko addu'a. A irin wannan yanayi, natsuwa tafi. Idan zan bayyana yadda nake tafawa, zan ce ba ni da wata hanya ta musamman. Ina haɗa tafin hannuwa biyu daidai, ba da ƙarfi sosai ba da kuma da laushi sosai ba. Idan murna ta yi yawa, tafina kan zama mai ƙarfi kuma mai sauri. Idan kuma abu ne na girmamawa kawai, zan yi tafi a hankali cikin natsuwa. Wani lokaci idan ina cikin taro, zan fara tafi na ba-- na ne bayan wasu sun fara. Ba wani ina jin tsoro ba bane amma ina son in tabbatar da cewa lokacin, lokaci ya yi. Idan ka fara tafiya da wuri, wani lokaci za ka iya katse mai magana. Saboda haka ina kula da yanayin kafin in yi. Akwai lokutan da bana taɓa tafawa da hannu kawai idan murna ta yi yawa kamar lokacin da ƙungiyar da nake goyon baya ta ci wasa. Zan iya haɗa tafi da tsalle ko dariya. Amma a'a, ba ni daga cikin masu yin ihu sosai ko bugun taburi. Ina tafiya ne gwargwadon abin da ya dace da ni. Wani abin kuma shine ba lalle ne sai na tafa ba domin in nuna farin ciki. Wani lokaci murmushi kawai ya isa. Idan ina kusa da mutum ɗaya ko biyu, zan iya faɗa masa kai tsaye cewa na ji daɗin abin da ya yi maimakon in yi tafi. Don haka tafi ba shine hanyar nuna jin daɗi a gare ni a kowane hali ba. A lokacin bukukuwa ko wasanni, ina tafawa da kuzari. A irin waɗannan lokuta ina sa ran hakan kuma yana ƙara wa taro armashi. Amma idan ina cikin wurin aiki, tafina kan zama mai tsari. Ba zan yi tafi mai tsawo ba. Zan yi kaɗan domin nuna goyon baya sannan a ci gaba da aiki. Wani lokaci ma nakan ji hannuwana sun yi zafi idan an daɗe ana tafi, musamman idan taro ya yi tsawo. A irin wannan yanayi zan iya dakata, zan iya dakata naɗan huta. Ba wai ban ji daɗin abin ba ne amma jiki yana buƙatar hutu. Don haka bazan ce ina tafawa har sai hannu sun gaji ba. Idan aka tambaye ni ko ina son tafi, zan ce eh idan yana cikin yanayi na murna ko yabawa. Amma a'a, bana ganin ya dace a yi tafi a duk inda aka ga dama ba. Akwai al'adu da wurare da ke buƙatar natsuwa fiye da tafi. Ƙarshe yadda nake tafawa ya danganta ka da yanayi. Ina iya tafawa da ƙarfi idan murna tayi yawa kokuma inyi a hankali dan mutum ya na buƙatar girma mawa ba ni da wata hanya ta musamman da na bambanta ni da kowa amma ina ƙoƙarin yin sa a cikin ladabi da fahimtar juna. Saboda haka amana ta ita ce ina tafa, ina tafawa idan ya dace kuma yadda nake son tafawa ya danganta da abin da ke faruwa. Ba kowane ba ne amma idan na yi, ina yin sa da zuciya ɗaya. Wannan shi ne amsar tambayar ku da kuka tambaye ni, "Yaya nake tafawa?" ko kuma, "Yaya kake tafawa?" ba ragi ba ƙari. Dafatan amsan ya ba ku gamsasshiyar abin da kuke so.

Yaya kake magana da abo-- abokan ciniki? Na gode da wannan tambaya. Tambayar yaya nake magana da abokan ciniki tambaya ce mai muhimmanci. Domin yadda mutum yake magana da abokan ciniki yana iya gina dangantaka ko ya lalata ta a lokaci guda. A ganina magana da abokin ciniki ba wai kawai bayar da amsa ba ne. Yana buƙatar haƙuri, ladabi da kuma fahimta. Da farko dai, eh, ina ƙoƙari yin magana da abokan ciniki cikin girmamawa da natsuwa, ko da nuna cikin fushi ko damuwa. Bana ɗaukar hakan a matsayin hari gare ni kai tsaye. Ina sauraro kafin in yi magana. Sau da yawa mutane suna son ajisu ne kawai. Idan ka, in ka, idan in ka katse su ko ka nuna rashin haƙuri, lamarin kan ƙara tsananta. Amma a'a bazan ce ko yaushe magana da su abu ne mai tsauri ba. Akwai lokutan da abokan ciniki zai zo da zafi a loko-- zuciya ko kuma yana da wata matsala da bai kai ya kawo, ya jawo ba. A irin wannan yanayi yana buƙatar ka rike kanka. Ma'ana mayar da martani cikin fushi. Amma wani lokaci ina jin takaici a zuciya. Don duk da haka ina ƙoƙarin ɓoye hakan domin ba zai taimaka ba idan na nuna shi. Idan na fara magana da abokin ciniki, ina gaishe su cikin mutunci. Gaisuwa tana rage tazara tsakanin mu, tsakanin ku. Bayan haka, ina tambayar su yadda zan taimaka musa. Ina son su bayyana matsalar su da cikakken bayani. Ba na tsallake su da maganar na fahimta kafin su gama ba, sai sun kammala. Idan matsalar tana buƙatar bayani, ina ƙoƙarin yin amfani da kalmomi masu sauƙi. Ba kowa ne yake son jin kalmomi masu wahala ba. Idan kayi magana cikin sauƙi da tsari, suna jin kamar kana tare da su. Ba kana, ba kana ƙoƙarin nuna ilimi ba. Amma a'a ba zan rage gaskiya ba idan akwai wani abu da ba zai yiwu ba. Ina farɗa cikin ladabi. Ba na son yin alkawari abin da ba zan iya cikawa ba. Wani lokaci abu shine sautin murya. Ko da kalmomi suna da kyau dan sautin murya ya nuna gaskiya ko rashin kulawa, abokin ciniki zai ji dis. Saboda haka ina kula da yadda nake faɗa fiye da abin da nake faɗa wani lokaci. Murmushi ma yana taimakawa ko da ba za su gane ka ba, musamman idan magana ce ta waya. Idan aka sami kuskure daga ɓangarori, eh, ina amincewa da shi. Bana gajiya ko neman uzuri mara ma'ana. Ina ba da haƙuri kuma ina bayyana yadda za'a gyara kuskura. Amma idan laifin ba na mu ba ne, bana ɗaukar laifi kawai domin a faranta musu rai. Ina bayyana gaskiya cikin natsuwa. Akwai lokutan da abokin ciniki zai yi magana da ƙarfi ko rashin ladabi. A irin wannan yanayi bana mayar da martani. Da irin wannan salo, ina rage murya. Ina ƙoƙarin kwantar da hankali, wani lokaci ma idan na ga yanayin ya yi zafi sosai, zan ba da shawarar mu ɗan dakata mu mu ci gaba daga baya. Kawai ina guje wa matsala ba ne. Amma ina son a warware ta cikin hikima. Ina kuma ƙoƙarin tunawa da sunan abokin ciniki idan na, na sani. Dan ka ƙira mutum da sunan sa yana jin ana girmama shi. Wannan ƙaramin abu ne amma yana da tasiri. Haka kuma ina bin diddigin abin da muka tattauna a baya idan sun dawo. Wannan yana nuna cewa ina kula da su ba wai kawai hulɗa da wucin gadi ba, sai dai ba zan ce ina cikakke ba ne. Wani lokaci idan aiki ya yi wa gajiya kan iya shafar yadda nake magana. Amma ina ƙoƙarin kada hakan ya bayyana. Idan na lura na yi magana cikin sauri ko ba tare da cikakken haƙuri ba, ina iya gyara kaina. A ƙarshe yadda nake magana da abokan ciniki ya tallata ne da girmama-- girmamawa, sauraro da gaskiya. Eh, ina ƙoƙarin kyautata musu magana domin su ji daɗin hulɗa. Amma a'a ba na--